A kullum in naje wajen aiki ina rubuta rahoton sau biyu. In naje da farko zan rubuta report rahoto kenan, abin da na tarar abun da ya kamata in yi, kamar a cewa schedules kenan. Sannan idan aka tashi aiki shi ma zan rubuta rahoton duk abin da ya faru a ranar. In ma wani accident ya faru ko wani rikici ko wani dai, duk duk abin da ya faru a ranar zan rubata rahoto akai.

Eh, ina iya duba lambar QR sosai sosai ma. Masan man a waya idan zan yi sacen na duba lambar QR ɗin. Yana min sauƙi sosai idan na sai ta kyamarana ya saito. Shi ke nan, sai ka ga lambar a bayane.

A'a gaskiya bani da katin kasuwanci saboda kasuwancin da nake yi bai ɗaukaka ba tukunna. Amma dai gaskiya ina da son in yi katin kasuwanci saboda yana da amfani, yana da muhimmanci. Ko da wani kwastoma ya zo, abokin kasuwancin ka ya zo za ka iya bashi kati. To saboda kamar wasu in suka ga abu a hannun shi ko abin da ya siya daga gurin ka ya birgesu, ba sai sun sha wahalan kwatance inda wurin sana'an ka yake ba. To za su yi amfani da wannan katin kasuwancin su zo inda kake.

Eh ina karatu kafin in kwana. Idan na dawo ran aiki, na ci abinci na kwanta. To indai bani da abin yi sai in dauƙo littafi in yi karatu. Idan kuma ina da abin yi bana yi sai in yi abin da zanyi. Na kan yi karatu amma ba kullum ba. Ba acikin dai sati na kan yi irin sau biyu so uku haka.

A'a, bana sa yunifom a wurin aiki, sai dai muna amfani da tag ko ince kamar ID card, igiya ne da ɗan tambari za ka saka a wuya wanda yake nuna cewa kai ma'aikaci ne na wurin. Amma dai ba yunifom sai dai wannan tag ɗin shine tambarin da yake nuna wa kana aiki a gurin. Ta inda ka je kowa ya san daga inda kake.

Ina zuwa sa kasuwa a ko da yaushe. Duk sanda ya kama nake zuwa kasuwa. Bani da takamammen lokacin zuwa kasuwa. Ya danganta da me nake so a lokacin. Zai iya kasancewa da safe, da rana ko da yamma, duk sanda ya kasance. Sannan a sati ba zan yi ƙididdigewa ga adadin lokacin da nake zuwa kasuwa ba. Amma dai ina son a kowane mako ina zuwa kasuwa. Musamman ranar kasuwa akwai ranar ɗaya wato ranar laraba a cikin sati. Da ake cin kasuwa a yankin mu. Nakan so zuwa wannan kasuwar saboda za ku ga abubuwa daban-daban. An kawo su daga wurare daban-daban ana saidawa. Kuma cikin farashi mai sauƙi. Amma dai ban, ban da takamammen lokacin da nake zuwa kasuwa. Duk sanda buƙatan zuwa kasuwa ya taso, ko safe ne ko dare ne ko yamma ne, a lokacin zan tashi in je kasuwa.

Ranar biyar albashi rana ne na farin ciki nakan ji daɗi a raina. Nakan gode ma Allah cewa gara da ya bani a fanni, nakan kasance cikin farin ciki da annashuwa saboda zaa biya mu wahalar da mukayi mutum yasamu yabiya bukatunsa da sauran su.

A'a, bana zuwa gidan film saboda muna da TV a gidanmu sannan muna da recorder decoder da dish kenan ko in ce satellite. To, duk wani abin da nake son kallo akwai shi a gurin ba sai na je gidan film ba. Sannan kuma yawancin gidan film yafi daɗi da daddare, to mu a gidanmu babanmu baya barin mu muna fita da daddare gaskiya.

A cikin kayan marmari, gaskiya na fi son latas. Ina son latas saboda tunda na ji an ce yana ƙara jini. Sannan na kan yi kwaɗon shi, in saka albasa, in sa tumatur, in sa magi da garin ƙuli, in dan saka mai, yana da daɗi sosai kuma yana ƙara lafiya. A cikin kayan marmari, latas shine abin da na fi so.

Abin da yake ba mu ƙarfin gwiwa a aiki shine ganin na gaban mu, cigaban da suka samu. Akwai wa'inda suka yi aiki a inda muke yanzu, Allah ya ɗauka kasu sun zama wani abu. To ni dai idan naga irin waɗannan, nakan samu ƙwarin gwiwa sosai, sai in ce wata rana ni ma zan yi succeeding.

Kasancewa ina zuwa aiki, na fi wanke kayayyaki na weekend, sati ko lahadi. Saboda ranar ne mutum yake da lokaci isashe ta zai wanke kaya. Amma kamar irin su ƙananan kayan ciki ina wasweeske nan, ina wanke su a kodayaushe. Kullum ina shiga banɗaki nakan wanke inawa ɗina kafin in je aiki. Amma asalin sutura na si weekend, sati ko lahadi. Saboda lokacin ne mutum yake da sarari da zai samu lokaci isasshen da zai yi wanke kayan shi duka.

Gaskiya ina bukata ina son takalma wayanda suke da matsakaicin tsayi. Su ba flat ba su ba masu tsini ba. Yana min daɗi saboda ko ruwa lokacin damina ne, in kasa irin takalmin taɓo ko caɓin hanya ba zai taɓa lalata ma ƙafa ba. Haka lokacin hunturu ko bazara idan ka sa irin takalmin ba zai ƙura ba zai taɓa bata ma takalmi ba. Sannan ba kamar hill ba ne wato takalmi mai tsini wanda za ka yi saurin gajiya. Gaskiya ina son dai takalmi wanda shi ba mai tsawo ba kuma shi ba flat ba.

Yadda nake sasanta rikici a wurin aiki, zan zauna da waɗanda suke rikicin dukkansu biyu, sannan inji bayani daga kowane ɓangare. Sannan in yi amfani da hikima da dabara da makana masu lafazi masu daɗi da tausasa kalamai. Sannan in yi amfani da hankalan da Allah ya ba ni, in duba in ga waye mai gaskiya waye mara gaskiya. Idan ba ka da gaskiya ba zan fito in ce maka ba ka da gaskiya ba. Saboda mutum ba zai ji daɗi ba ko kuma kaɗai mutum ya yi zargi ni a kan cewa na ɗauka wani ɓangare na bar wani ɓangare. Sai dai in shigo da hikima yin shawara in ce to gaskiya wannan ba girman ku ba ne kuna aiki da sauransu. Wasu kuma suna da yara amma haka tana faruwa. Rikici na shiga tsakanin ku wannan abin kunya ne. So zan yi, zan yi amfani da kalamai haka masu daɗi ko ba zan ɗauka ɓangare ba. Zan nuna dukkan abin da sukayi bai kamata ba. Sannan cikin hikima da dabara zan nusar da wanda bai da gaskiya a cikin hikima da dabara. Gaskiya haka nake sasanta rikici a wurin aiki.

Eh ina waƙa a cikin zuciya na sosai. Yanda nake waƙa a zuciya na bana yin shi a zahiri haka. Wata safar ina zaune kawai zan dinga rera waƙan soyayya a cikin zuciya na ko kuma ina cikin damuwa zan dinga rera waƙan damuwa a cikin zuciya na. Hakan wani sirri ne wanda ba kowa zai san halin da kake ciki ba akan a ce ina furta kowa yana ji.

Gaskiya na fi son ranar Juma'a, saboda kamar mu ƙabilan Hausawa a yankin arewacin Najeriya, ranar Juma'a wata rana ne mai muhimmanci a wurin mu. Rana ce wanda ake zuwa a yi addu'o'i, a yi ibada. To gaskiya ranan Juma'a ita ce ranan da ta fi kowane rana, kuma shi ne wanda na fi so a raina.

A'a gaskiya ba mu da wani, ba mu da wata manufa na wata-wata saboda indai mutum ba wai yana da manufa mai kyau bane, sai ka ga abin yazo yayi wani iri amma indai kana da manufa mai kyau, zaka iya samun manufa amma dai ni dai kan ba ni da wani manufa.

Gaskiya yadda babanmu ya tarbiyantar da mu a gidanmu, muna bin ƙa'idar lokaci. Duk abin da zan yi ina so inga na isa da wuri. Zuwa da wuri, waje wuri yana da mahimmanci sosai, saboda ko bayani aike yi za ka ga wa inda suke gaba sanfi jin abin da ake yi. Ko wurin aiki ne yana nuna ka san mahimmancin aikinka in kana zuwa kan lokaci. Duk abin da za ka yi in ka je akan lokaci. An nu-ka nuna cewa ka san abin da kake yi kuma ana daraja mutum, indai mutum ya kasance mai zuwa guri akan lokaci.

Ina tsarkake gidan mu kusan kullum. Kullum sai na tsarkake gidan, na share, na goge. Kullum nake wannan, babu ranar da bana yi saboda bana son datti, bana son kazanta. Na fi son in tsarkake gidan mu kullum in gan shi tas-tas, fes-fes, kal-kal.

Ina son ice cream ɗin vanilla saboda ƙamshinsa yana sanyaya zuciyata tun kafin in sha. Idan na ji ƙamshin ice cream ɗin vanilla, sai in ji wani irin daɗi a raina tun kafin in sha. Sannan idan ka sha, bayan ka sha, bakinka zai daɗe yana ƙamshi. Shi ya sa da a cikin ice cream na fi son vanilla.

Ina son ziyartar ƙasashe daban-daban saboda ni daga cikin abin da nake so, tafiye-tafiye na daga cikin abun ne nake so. Saboda ana cewa tafiya mabuɗin ilimi. Idan kana tafiye-tafiye, za ka ga abubuwan al'ajabi da halittun Ubangiji kala-kala. Dan haka ina son tafiya, in je gari, gari, gari. Kaman dai yanzu ina son in je gari irin su England, irin su India, irin su Spain, Spain da sauran su domin ƙawatar da idona da ganin duniya, da ganin halittan Ubangiji, da ganin abubuwa dai da haɗuwa da mutane. Ka shiga cikin sababbin mutane domin samun wani fasaha, experience ɗin rayuwa yana da kyau. Ka shiga cikin sababbin ƙabilu da al'adu shima yana ƙarama mutum ilimin zamantakewar rayuwa.

Eh ina yin bacci da rana amma ba ko da yaushe ba. Idan na samu lokaci, ina yi amma da yake yawancin ran da rana mutum yana zuwa wajen aiki, gaskiya ban cika yi ba. Amma ranar da na ke gida, ina son baccin rana saboda baccin rana yana kara lafiya. In ka yi sai ka ga ƙwaƙwanka ta huta ka tashi cikin jin daɗi da annashuwa.